Abubuwa masu matsaloli wayanda suke lalata waya su lalace yanzu recording da kyau ki hanata screen playing ki hanata ajiye record na apps record na apps, su hana ta fitar da hotuna clear. Komai dai da yake kawo waya yake ba waya matsala. Muna ta ƙoƙarin wajen yadda za mu hana wasu cututtuka na virus da za su shigo kanta. Muyi clear ɗin threat na kai wa inda suka yi yawa saboda mu sami space da za mu ajiye abubuwa masu amfani. Sannan mu hana yin ɗaukar wasu abubuwa masu nauyi waɗanda za su hana ta yin, za su hana ta yin nauyi wanda har za ta kawo da ta daina amfani ko kuma ta dinga yin zafi ko dai wasu matsaloli da suke affecting na waya. Abubuwa dai kala kala da suke kawo matsaloli na waya duk muna yin ƙoƙari wajen magance su don ta dinga tafiya successful ba matsala. Yanda mutum in ya je zai yi downloading na wasu apps ta nuna ba za ta yi ba saboda ta cika ko kuma saboda wasu matsaloli da yake damun ta to. Duk muna ƙoƙari wajen kare wannan abubuwa saboda kar ya dinga damun wayar mu muna yin ƙoƙari sosai wajen kiyaye dukkan abubuwan da zasu kawo matsala a cikin ta a cikin wayar saboda kar a samu matsalolin da zasu dameta.